So da fatan muna lafiya, da fatan kuma idan kuka duba voice dina za ku tantance ku yi mai zan ce, kuyo verifying ku saka min point dina ko. So na farko dai, bikin da na fi so shine bikin Sallah. So muna bikin Sallah guda biyu duk shekara kuma ina jin daɗin su sosai. So na biyu kuma, bikin da nake jin daɗin shine nake gani nake jin daɗin shine bikin aure. Da ni har yanzu muna layi we are for sale. So muna fatan Allah ya nuna manamuma namu da rai da lafiya. So amma bikin Sallah yana da memory sosai, ina jin daɗin su sosai. So shi ya sa na zaɓa wannan shine kam.

So yanayin ɗakin da nake so ni kam kowane ɗaki duk yadda yake ina son shi sai dai kawai ina son ɗakin wanda yake mai yalwa, wanda zai iya ɗaukan katifa na, ok gado na da katifa na kuma at least ya ɗauke drower na. So shine gaskiya.

To, kamar ya tsintsiya, tsintsiya ba shara muke da ita ba ku fayyacen gaskiya to amma ban fahimce ku da kyau sosai ba. To dai kawai na fahimta yana amfani da tsuntsiya doguwa haka nomal ta sharen floor sannan muna amfani da tso uh, tsintsiya haka ita ma ƙarama na amfani da shi kamar na taro na falo haka.